Sosai ma, ina iya hawa keke mana. Ina san keke sai sosai sosai. Ina hawa keke, gaskiya kuma ina son shi specially ma BMX. BMX ne abin da ina son idan gani ina skills ina WhatsApp. Ba'a kawo keke ba, gara yaro.